Gaskiya idanɗani mutum ne mai jini da tsoka. Lokacin da na fi so in taka zuwa kasuwa shine don sanyin safiyar ranar Asabar ko kuma Lahadi, wato lokacin da rana bata riga ta take ba. Akwai dalilai masu tarin yawa da suke sa wannan lokacin ya zama prime time ko kuma lokaci mai dacewa. Da farko dai bari mu duba yanayin da natsuwa. Ka san idan kaje kasuwa da sassafe misali wajen karfe takwas ko tara na safe, zaka tarar da garin yana da sanyi. Babu wannan zafin ranan mai ƙone gashi da ke sa zufa ya riƙa keto maka ta ko ina. A wannan lokacin yan kasuwa sun fi natsuwa, suna cikin farin ciki saboda sun fito neman bismillah ko kuma cikin farko na rana. A al'adar mu yan kasuwa na girmama cinikin farko sosai wanda muke kira buɗe baki. Saboda haka idan kaje a wannan lokacin zaka fi samun sauƙin ciniki domin mai sayarwa zai so ya sayar maka da abin don ya samu ya fara ganin kuɗi a hannunsa, ya samu albarka a ragowar ranan. Bugu da ƙari akwai maganar sababbin kaya. Idan har kayan miya ne kamar su tumatir, tattasai, alayyahu ko kayan marmari kake nema to babu lokacin da yafi safiyar daɗi. A lokacin ne motocin da ke ɗauko kaya daga gona ko daga manyan kasuwanni suke saukewa. Idan kaje da rana ko da yamma zaka tarar da ragowar kayan da mutane suka riga suka zaɓa suka gama wato kwalba kenan. Amma da safe a'a, zaka samu kayan tibus-tibus masu kyau a ido da ɗanɗano. Amma fa zuwa kasuwa ba wai kawai batun lokaci ne ba ne. Shiri ne. Kafin in fita zuwa kasuwa dole nayi lissafi mai ƙwari. Zan ɗauki takarda da biro in rubuta duk abin da nake buƙata. Wannan yana taimakawa wajen gudun almubazzarranci ko kuma a je kasuwa a rude a riƙa sayan abin da ba a buƙata saboda kawai an gani yana ƙyalli. Bayan na rubuta zan lissafi kuɗin da ke hannuna. Ka san yanayin tattalin arziki yanzu dole ayi lissafi da kiyayewa. Yanzu bari mu shiga cikin kasuwar. Ka yi tunanin na isa kasuwar kantin ƙwari ta Kano ko kasuwar Wuse ta Abuja ko kuma Monday Market ta Maiduguri. Yanayin yana da ban sha'awa, hayaniya, kiran dalilai har motoci da babura da kuma ƙamshin abubuwa daban daban. Daga nan kaji ƙamshin yaji, daga can kaji na soyayyen ƙosai daga can kuma kaji warin kifi da ya bushe. Wannan cukuduwar ita ce ke sa kasuwa ta zama kasuwa. Babban aiki da ke cikin lokacin kuma yake zuwa kasuwa ya zama kamar Gwagwarmaya shine ciniki. A Hausa mu kan ce ciniki daɗi. Ba zan taɓa zuwa in sayi abu a farashin farko da aka gaya mun ba. Wannan kamar laifi ne a al'adar mu. Idan mai sayarwa ya ce naira dubu biyar dole in fara masa da naira dubu biyu da ɗari biyu. Daga nan zamu fara ja in ja cikin raha da girmamawa. Haba abokina rage mun mana, gaskiya oga kuɗin kenan wallahi ko uwar kuɗi ban cire ba. To na ƙara ɗari biyu. A'a ka cire hannunka daga aljihu sosai. Haka zamuyi ta yi har sai mun daidaita wannan tattaunawar tana ɗaukar lokaci.

Amma, idan har za a faɗi gaskiya, babu wasan da yake tafiya da imani, yake sace zuciyata, yake sa in manta da duk wata damuwa, ta duniya kamar wasan ƙwallon ƙafa. Bari in ba ka cikakken bayani, in warware maka zaren, game da dalilan da suka sa ƙwallon ƙafa ta zama lamba ɗaya a waje na, da kuma yadda nake kallon wasan da idon, da idon basira. Ba wai kawai ina son ta bane saboda kowa na son ta. A'a, akwai wasu sinadari, sinadari na musamman a cikinta. Da farko dai, bari muyi magana kan dabara da lissafi. Mutane da yawa suna kallon ƙwallon ƙafa, a masayin kawai wasu mutane ashirin da biyu ne suke bin kutuwur leda a cikin filin. Amma a waje na, ƙwallon ƙafa tana kama da wasan chess, ne, da ake bugawa da ƙafafuwa maimakon hannu. Idan ka lura, da yadda ƙwararrun kociyoyi suke tsara, yadda ƴan wasan su za su sa, wai shin su yi four-four-two ne ko four-three-three, shin za su yi pressing ne ko za su pack the box su ƙure a gida? Wannan lissafin, yana ɓirge ni sosai. Yadda dan, ɗan wasa ɗaya zai iya canza tafiyar wasa ta hanyar yin passing ɗaya, mai ban mamaki, wanda zai wargaza dukkan tsarin abokan hamaya. Abin yana kama da shedi. Na biyu, akwai batun baƙar motsi, rai da zumuɗi. Babu wani, ba wani wasa a duniya, da zai iya haɗa kan mutane, ko ya raba su, kamar ƙwallon ƙafa. Ka yi tunanin yanayin minti na casa'in wasan yana kan jaras ɗaya da ɗaya. Kowa ya miƙ, miƙe tsaye, zuciya na bugawa dum, dum, dum. Kwatsam, sai ɗan wasan ƙungiyarka, ya samu ƙwallo a bakin raga, ya ɗauki mai tsaron rag, mai tsaron gida, ya jefa ƙwallo a raga. Wancan kamar daƙiƙa ta i, ihun "goooool" tana ɗauke da wani irin farin ciki, ba za a iya misalanta ba, shi da kuɗi ko da komai ba. A wannan lokacin, ko wanda ba ka sani ba, za ka iya rungumarsa, saboda daɗi. Wannan ƙarfin motsi, mo, wannan ƙarfin motsa rai da ƙwallon ƙafa ke da shi, shine yake sa, ta zama ta daban. Sannan kuma ina matuƙar son al'adar da ke tattare da wasan, a nan gidan Najeriya. Ka taɓa zuwa gidan kallo? Wannan wata duniya ce mai zaman kanta. Dan in na shiga gidan kallo, ba wai kawai wasan nake kallo ba. Ina jin daɗin sharin mutane. Za ka ji wani daga gefe yana ihu "haba ref!" wannan fa penalty ce. Wani kuma yana cewa wannan ɗan wasan wallahi ya ci kuɗin banza, ko gudu ba ya yi. Wannan han, hayaniyar, musu da kuma barkonci tsakanin magoya bayan ƙungiyoyi daban daban, Misali, tsakanin ƴan Chelsea da ƴan Man Utd, ko ƴan Barca da ƴan Madrid, yana ƙara wa wasan armashi a nan. A nan ne za ka ga ainahin zumunci, da kuma ƙwarewar Hausawa wajen iya magana. Bugu da ƙari, abin da ya sa nake son ƙwallon ƙafa shine, rashin tabbas. Ƙwallon ƙafa, ƙaramar ƙungiya za ta iya doki babbar ƙungiya. Ba lallai ne wanda ya fi kuɗi ko ya fi sha, shahara ya ci nasara ba. Wannan darasi ne na rayuwa cewa komai na iya faruwa, idan aka dage da aiki tuƙuru, da kuma haɗin kai. Dan na ga ƙungiyar, da ba a bata dama.

A takaice dai, eh ina kunna Bluetooth kusan kullum amma ba wai ina barinsa a kunne ba, a kunne ba ne daga safe har dare, tun daga ran Allah ya waye har ya koma. Akwai hikima da lissafi a cikin yadda nake amfani da shi. Bari in baka dogon bayani, in warware maka zaren game da dalilan da suka sa nake kunnawa da kuma dalilan da suka sa nake kashewa. Domin akwai darasi a ciki da ga duk mai amfani da wayar zamani. Da farko bari muyi magana kan meyasa nake kunnawa kullum. A zamani dai lokacin wayoyin Sagem da Nokia ana kunna Bluetooth ne kawai idan za'a tura hoto ko waƙa mai taken, mai take. Amma yanzu abubuwa sun canja. Babban dalilin da ya sa nake kunna Bluetooth kullum shine saboda amfani da AirPod. Na daina amfani da earpiece mai waya saboda takura. Idan ina son in saurari waƙa ko in yi waya ko in kalli bidiyo ba tare da na dama na kusa da ni ba dole in kunna Bluetooth domin wayata ta haɗu da AirPod dina. Wannan ya zama kamar ibada kullum sai na yi shi. Idan ka ga ina sanye da agogon zamani wanda yake kirga takuna na yake nuna mun saƙonnin, saƙonnina daga wayata toh dole Bluetooth yana kunne. Wannan agogon yana magana da wayata ne ta hanyar Bluetooth. Idan na kashe agogon ya zama agogon kasuwa na talatin kwabo kenan domin ba zai yi aikin da aka sa shi ya yi ba. Idan na shiga mota ina son wayata ta yi connecting da rediyon mota. Wannan yana bani damar amsa wayata ba tare da na cire hannuna daga sitiyari ba wanda hakan yana ƙara kiyaye, kiyaye haɗari kuma zan iya jin waƙoƙi da ke cikin wayata ta lafiya. Duk, duk da cewa muna da WhatsApp da Telegram har yanzu a Najeriya, xender ita ce babbar hanyar tura manyan fina-finai ko application. Idan ina son in karɓo wani babban file daga wajen abokina dole in kunna Bluetooth don haɗa alaƙa tsakanin wayoyinmu. To amma, amma fa bari mu juya kan ɗayan ɓangare. Me yasa bana barinsa a kunne barkatai? Wannan shi ne inda lissafin yake. Idan ban yi niyyar amfani da ɗaya daga cikin abubuwan da na lissafa ba ina gaggawar kashe shi. Akwai manyan dalilai guda biyu. Da farko yana shan caji. Ka san yadda Bluetooth yake aiki. Idan ka bar shi a kunne yana nan yana ta scanning wato yana ta leƙe-leƙe yana neman wata na'ura da zai haɗu da ita. Yana ta cewa "waye a kusa? Waye a kusa?" Wannan aikin yana cin caji sosai. A ƙasar da wutar lantarki take ma'u-ma'u kowane kaso na caji yana da daraja. Saboda haka idan in kiyaye cajin wayata ya kai ni har dare nakan kashe Bluetooth da zarar na gama amfani da shi. Na biyu kuma shine tsaro. Wannan wani ɓangare ne da mutane da yawa ba su sani ba. Masan, masana kimiyya sun gano cewa barin Bluetooth a kunne a wuraren da jama'a ke cunkoso.